To wannan tambayar da kuka yi kuna da manufa na wata-wata? Eh dole wani ɗan adam ko wani ɗan adam ya kasance yana da manufa na wata-wata. Habila da in baka da wannan manufa na wata-wata ɗin zai kasance baka da tsari wanda zaka dinga yi ke nan. Kuma idan baka tsara yanda zaka na tafiyar da rayuwanka da al'amuranka ba zaka iya samun matsala game da wannan abunda kasa a gabanka. Dole ya kasance ka tsara yanda zaka kashe kuɗinka na wata da kayan abincin da zaku ci da abubuwa dai na buƙatun yau da kullum na rayuwa wanda zakayi. Dole ya kasance kana da wannan manufofi ɗin. Idan har baka da shi zaka iya samun matsala sosai ta yadda gaba ɗaya za ka ga komi yana zuwa ma'ajagule baya zama a saiti baya zama kan dai-dai. Sai dai ka ga kawai ko ta ina hankalanka yana tashe yanda zakayi ka tafiyar da rayuwanka ma za ka ga babu. To amma in kana da wannan manufofi da yanda ka tsara da yanda kake kallon zaka tafiyar da shi da abubuwa makamantan haka shine za ka ga kominka yana tafiya dai-dai. So kowane ɗan adam a tunanina ya kamata a ce yana da manufofi kala-kala ta yadda zai gudanar da tsarin rayuwansa ta yadda zai gudanar da al'amuransa na yau da kullum ta yadda zai ciyar da iyalansa da soron abubuwansa na yau da kullum. Wanda idan ba ka zauna ka yi wannan tsari da manufofin ba zaka iya samun matsala sosai gaskiya. So don haka ni ina da manufa na wata-wata kuma nakan tsara shi yanda ya kamata kuma shi yake taimako na yake rike ni har in kai ga yanda nake ɗumma ke nan a yanzu. So wannan bayani shine a takaice da fatan ya baku amsa na abinda kuke nema. Na gode, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu sa a kuma Allah ya ci gaba da taimakon mu a rayuwa gaba ki ɗaya da ni da ku da kowa da kowa da duk wanda ya sa gabansa cikin harkan nan Allah ya bamu saha Allah ya taimake mu. Na gode, na gode, na gode.

A to, wannan tambayar da kuka mun wane kayan marmari kai ka fi so? Eh, gaskiya akwai su da yawa. Kayan marmari suna nan da yawa. Dudda ni a ɓangaren frotin na fi son nama gaskiya. Dun ni masoyin nama ne. Ina matuƙar son nama. Shi ma abin marmari ne. Sannan a ɓangaren fruit, 'ya'yan itatuwa gaskiya na fi son ayaba da apple. Sabila da su ne abu wadan da in na sha ko na ci, nakan ji daɗinsu sosai. Matuƙa daɗi wanda yana kwantar mun da hankali sosai. So shi ya sa a ɓangaren su na fi zaɓa musamman ayaba. Yanzu ayaba idan misali na ci haka ko da na kwanta idan na zo wajen shiga bayan gida ko wani abu makamancin haka, yana taimaka mun wajen fitar da abin da bana so daga cikina a bayan gida. Yakan fitar mun cikin jin daɗi da kwanci yan hankali ba tare da na sha wahala ba. Haka shi kuma nama gaskiya idan ina cin sa irin shauki da ƙauna da farin cikin da nake ji ya bambanta ma. Dun lokacin da ya kasance ina cin nama nakan ji wani daɗi na musamman wanda hakan ba ƙaramin sanya ni farin ciki yake ba. Kai ko sunan nama aka kira ma nakan ji daɗi, nakan ji hankali na ya kwanta bare kuma a kai ga maganan ci. So don haka ni ina son nama sosai kuma nama ina jin daɗin sa kuma nama abin marmari ne a wajena. Haka kuma ayaba da apple. Wa'inna abubuwa, 'ya'yan itatuwa ba ƙananun abu bane wanda nake shauki da ƙaunan son in ga ina cin su. Ina matuƙar son su ne shi ya sa da ace ina da kuɗi ma sosai. Duka kullum a cikin frija na ko da store dina ba za ka rasa wa'inna abubuwan ba. Dole ina sayan su da yawa, ina ajiye su dun na samu farin ciki da kuma jin daɗi. Sabila da babu abin da ya fi jin daɗi a wajen ɗan adam irin ya samu abin da yake so. In ka samu abin da kake so, ba ƙaramin daɗi kake ji ba. Ba ƙaramin farin ciki kake ji ba. To wannan abubuwa suna taimaka mun wajen ganin cewa a, na ji daɗi sosai in ina da su. So Allah ya sa mu dace. Wannan bayani shi ne Atakaitse.

A toh wannan tambayar da kuka mun, yaya kake ajiye takardun aiki? Eh, muna samun drawer na musamman ko in ce box ko akwati da Hausa. Mukan samu akwati na musamman yanda muke zuwa mu ajiye su, mu shirya su step by step. Ko wanne da huruminsa, ko wanne kuma da yanda ya dace a ajiye shi. So yanda muke yi ke nan wajen tsara yadda muke ajiye takardun wajajen ayyukanmu. Gudun cewa kar wani abu ya zo ya same su. Sabida da duk abinda zaka bari har ya zo ya taɓa shi ka samu matsala ba ƙaramin abu bane wanda zai iya cutar da kai ko wani abu makamancin haka. To shiyasa nake kiyayewa, kiyayewa matuƙar kiyayewa wajen ganin cewa an riƙe wannan abun da muhimmanci kuma mun je mun ajiye shi a inda babu wani abu da zai taɓa shi ko ya cutar da shi ko kuma wani abun da zai kawo kusa da shi ma in tialai gabaki ɗaya. Mukan samu waje ne mai kyau, mai tsaro wanda babu wani abun da zai taɓa shi sai mu ajiye a wajen. Tunda shi takardu musamman takardun aiki masu muhimmanci ba za ka ajiye su barkatai ko sakaka kawai duk yanda yake ba a'a. Dole a nema masa waje mai kyau da wajen da ya dace da wajen da ya kamata wajen shirya shi da ajiye shi. Duka haka muna da irin wardrobe ma haka wanda yake tsaye a jikin ofis wanda muke jajjera su muhimman takardu da kuma fayil, fayil, fayil haka na ayyuka don gudun kar ma'azo ana nema ya ɓata. So kawai in an zo daga shekara kaza zuwa kaza takarda kaza yana waje kaza ne sai mu je mu ɗauko. To yanda muke tsarawa ke nan da yanda kuma muke ajiye takardu a wajen aiki. Allah ya taimaka, Allah ya bamu sa'a. Amin.

A to wannan tambayar da kuka yi, kana iya dafa abinci? Eh ƙwarai da gaske ina iya dafa abinci sabila da na koyi dafa abinci tun ina ƙarami. Ina jin tun bamuce shekara tara ba a duniya na koyi dafa abinci da yadda ake sarrafa abinci. Shi ya sa har yanzu nake alfahari da hakan ma don in ba da don iya abincin ba wani lokaci za ka zo ba ka samu abinci ba ko ka je wajen saya kuma ba ka samu irin wanda ranka yake so ba. To amma ka ga idan ka iya fa za ka dawo masaukin ka ko gidan ka, ka ɗaura a kan stove din ka, ka yi girkin ka irin wanda ranka yake so irin wanda ranka yake so ya ci. Don haka na iya dafa abinci tun ina ɗan shekara tara kuma har yanzu ina dafa abinci. Na kuma san yadda ake dafa abinci sanda ina ƙoƙarin kiyayewa wajen dafa wan ta yanda ba za asamu wani ero ko rashin daɗi ko wani makamancin haka ba. Tunda ni tunda nake dafa abinci ma ban taɓa jin wanda ya ce yau ya ci abinci na ko ya yi ta'ammali da abinci na ba wanda kuma abincin yazo yana ƙushiwa bai masa ba. Gaskiya ni ban samu ba har yanzu. Don ina matukan bakin ƙoƙari da iya ƙoƙarin ƙoƙari na wajen ganin cewa ba a samu matsala ba. So don haka na iya dafa abinci, na iya dafa abinci sosai sosai na iya, na gode.

Eh, sau nawa kake duba sakonni a aiki? Ina matukar duba sakonni a aiki kusan ko da yaushe ko kuma wani lokaci. Don duba sakonni yana da matukar muhimmanci, tunda wani abin, wani sakon da a turo na gaggawa ne wanda ana ana bukatan shi don a zo ayi abun da sauri cikin gaggawa kai kuma ta yiwu ba ka duba ba. So don haka shi yasa nakan kasance mai yawaita duba sakonni, cewa ko akwai wani sako da aka turo wanda ake bukata cikin gaggawa ne a aiwatar da shi kuma mu an zo an ajiye sakonni ko an turo sakonni mu bamu duba ba. To ina kiyaye wa'inna abubuwa. Dole sai ka nutsu, ka duba, ka ga abin da ya kamata kafin nan. Idan ba haka ba sai a je a samu matsala. To nakan duba a ƙalla nakan duba sakonni sau, ah, goma, sha biyar, sha shida kai har sau ashirin ma a rana. Nakan duba sakonni sau ashirin a rana tabbas. Don gudun kar a ce an samu matsala. Duk cikin kowane awa ɗaya nakan duba sau biyu ko sau uku gaskiya. A duk lokacin da nake dubawa, nakan duba na ga cewa akwai sako mai muhimmanci wanda ake bukata yanzu yanzu ko kuma duka ba a bukatansu yanzu. To wannan shine a cikace ina duba sakonni a talash ko a ƙalla sau ashirin a rana. Na gode.

A to, wannan tambayar da kuka yi haka ke magana da abokan ciniki. Mm, muna magana cikin tantancewa cikin mutunta juna, cikin abin da ya kamata, cikin abin da kowane ɗan adam yake buri ko fatan ya yi. Ba ma duba abu irin haka ba tare da mun yi tantance mun kuma lura da shi mun kula da shi sosai ba gaskiya.

Ah, wannan tambayar da kuka mun sau nawa kake share ɗakin ka? Hmm, ina ya danganta da yanayin ƙura amma dai aƙalla akan share sau uku zuwa huɗu kullum. Sabila da ƙura yakan zo ya tattaɓa abubuwa haka wanda kuma kaima in ba ka tsaftace shi ko ka gyara shi ba, ba za ka kasance cikin kwanciyar hankali da jin daɗi ba. So mukan kiyaye sosai, shi yasa mu kan share da safe ko mu kan kaɗa ƙuran da safe. Still mu kan yi da hantsi wani lokacin da rana sai da kuma can da yamma dabdare. Haka shi ma sai ka duba ka gyara. To aƙalla sau uku zuwa huɗu kenan muke, ah, share ɗaki. Kuma muna kallon fa'idar hakan sosai da sosai. Sabila da ganin hakan shi ne yake sa ka ji daɗi ko ka ji ka samu natsuwa. Amma duk inda za a ce za ka zauna cikin datti ko cikin rashin tsafta ko wani abu makamancin haka, za ka ji babu daɗi don ganin yadda wajen ya kasance. So don haka mukan share ɗaki sau uku sau huɗu ganin cewa ya zauna cikin tsafta, cikin yanayi mai kyau, cikin yanayi na ban sha'awa wanda duk wanda ya zauna zai ji hankalinsa ya kwanta ba tare da, ba gazanta ko jin ƙyama ko wani abu makamancin haka ba. To muna ƙoƙarin kiyaye wannan ɗin. Don haka sau uku zuwa sau huɗu muke share ɗakinmu, muke kuma kula da shi da lura da shi. Na gode.

A wannan tambayar da kuka yi, ya kake jagorantar mutane? Eh, nakan jagorance su cikin rikon amana, gaskiya da adalci. Sabida da duk inda al'umma suka rasa wannan rikon amana, gaskiya da adalci, to wannan al'umma ta taɓi, ta bararraje yanda babu mai iya shawo kanta sai wani ikon Allah kuma. So don haka ni nake ƙoƙarin jagorantar mutane cikin adalci, gaskiya da rikon amana. Shine burina kuma shine burin duk wani shugaba banda dai mugaye. Dan akwai shuwagabanni na yanzu wanda su mugunta ne a cikin ransu, ba samu iya rike ko kuma jagorantar mutane ɗin cikin, eh, tausayi da rikon amana da gaskiya. Mafi yawanci yanzu yaudara da rashin kirki da cin amana yayi yawa a cikin al'umma, ta yadda kome za ka yi sai ka ji ba ka yadda da jagoran ka, ko ba ka yadda da mutumin da yake shige ma gaba cikin wani abubuwa. Ba don kome ba sai dun yaudara da cin amana irin nasu da kuma abubuwa makamantan haka. So don haka ni ina ƙoƙarin jagorantar mutane cikin gaskiya, amana da rikon aminci. Idan ka samu wannan shine ka zama cikakken ɗan adam. Idan ka samu irin wannan hali shine ka zama abun ƙauna da biyayya a cikin zukatan al'umma. Amma muddin ka zama mugu, munafuki, mai munafurci to za ka ga ka kasance a rayuwan ka babu wani ci gaba sai dai baya baya. So wannan bayanin shine a takaice na gode.

To, wannan tambaya da kuka yi ban gama fahimtan ta ba duka. Kana raba wurin da kake a yanar gizo. Eh, to yanar gizo muna amfani da shi ko da yaushe kuma yanzu ai ɗan adam ma ba zai iya rayuwa ba tare da yanar gizo ba. Tun da yanar gizo ya riga ya zama wani ɓangare na rayuwan mu, wanda dole ba ra ka rayu cikin jin daɗi ko farin ciki ba tare da shi ba. Don haka muna amfani da yanar gizo kuma, eh, idan misali nan wajen baya da kyau, zaka iya tashi ka koma wani waje. Sannan idan misali layin ka biyu ne kuma network din different ne, to idan ka ga wannan network ɗin baya da kyau, to dole zaka yi switching ka koma wannan network ɗin wanda kake tunanin shine mai kyau. So don haka muna ƙoƙarin kiyayewa kuma muna raba wurare din a yanar gizon. Idan har wani ɓangare ya samu matsala, to za ka yi ƙoƙari ka koma inda babu matsala. Amma idan babu matsala za ka ci gaba da aikinka da shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tashin hankali ba. So wannan shine bayani a takaice Allah ya sa mu dace.

To, wannan tambaya da kuka man yaushe kake cin abincin rana? Eh, mukan ci abincin rana da rana haka ko kuma da hantsi haka ko kuma da tsakiyar rana duk bayan da ba yi kasancewa. Amma abun da ya yi daga ƙarfe sha biyu dai har zuwa ƙarfe uku duka wannan lokacin lokacin cin abinci ne kuma lokaci ne da duk in ka ci abinci kaman ka ci abincin rana kenan. So, da ka ji ba ka da wani, wani tunani haka. To, ka ga san lokacin lunch ne ya yi, da ka ci kuma ka ji hankalinka ya kwanta ba tare da wani damuwa ba. Dama damuwan shi ne ya kasance ba ka cin abincin rana. Ba ka cin abincin kwata-kwata wanda a ƙarshe yakan iya zuwa ya dawoma matsala ko ya sa ma wani ciwo ma ko wani abu makamancin haka. So, don haka lokacin da muke cin abincin rana shi ne ya kasance lokaci daga ƙarfe sha biyun rana din har zuwa ƙarfe ukun rana wannan duka lokacin cin abinci ne. Kuma muna kallon fa'idar hakan muna kuma jin daɗin yin hakan gaskiya da gaskiya sosai. Wannan ke nan na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun na cewa kai fi son pencil ko alƙalami? Eh alƙalami shine biro. Gaskiya na fi son rubutu da alƙalami din. Biro kenan a inda muke kiransa a nan. Saboda da fensil ai na yara ne. Idan za ka yi rubutu dole alƙalami ne za ka nemo rubutun da ko da ansa abu ya goge ba zai goge ba amma shi fensil in ka nemo cleaner ka ko eraser kawai in ka zo ka danna ka gogoge shi shikenan zai gogu. Musamman ga abubuwa ce masu muhimmanci. Ai babu inda za ka yi ka rubuta su da fensir. Domin fensir din yakan kasance ana iya goge shi ba tare da kuma wani damuwa ba ko ba tare ma da gane cewa an yi rubutu a waje ba. Amma shi kuma alƙalami fa idan ka yi rubutu da shi shi ya kama ya kama kenan ba hali ka goge shi sai dai in ka soke shi. To ka gani kai da aka tura ma saƙon to in ka gani cewa an goge ka san cewa an riga da an bayar da saƙon amma shi mai kawowa ko wani abu makamancin haka sun goge ko sun cike wajen sun lalata shi. Amma idan fensir ne kuma fa fensir shi yakan akan sa eraser kawai a goge. Don haka abun da na fi so na fi son alƙalami fiye da fensir gaskiya dun da shi na fi amfani da shi kuma kullum na ke amfani. Amma fensir ban cika amfani da shi ba kwata kwata. Alƙalamin dai shi ne abun amfani na, na gode.

To wannan tambayar da kuka yi sau nawa kake rubuta rahoto? Hmm, yakan danganta da ayyukan da ka yi, in a ofis ne ko a kasuwa dole za ka yi rubuta rahoton abubuwan da ka yi ko kuɗin da suka shigo ko kuɗin da ka kashe ko kuma wani damuwa da aka samu ko wani abu da ka ke buƙata a gyara ko makamancin haka. So don haka sau nawa kake rubuta rahoto? Yakan kasance ɗaya ko biyu a sati baya wuce haka gaskiya. Ɗaya zuwa biyu shine lokacin da ake rubuta rahoto da duk wasu bayanai da ake. So wannan shine a takaice na gode.

Aaa wannan tambaya da kuka mun kana kunna tsaron batiri. Eh, ina kunna tsaron batiri sabila da idan ba ka kunna ba zai kasance yana zuke ma caji ko yana zuke ma dai hawoyin da ya kamata batir dinka yayi ba tare da ka Ankara ba ko ba tare da ka sani ba. Don haka shi ya sa muke kunnawa kuma ganin cewa ya kamata ace dama ana kunnawan don sabila da tsaro da kuma lura da abubuwa dai makamantan haka. So wannan shine a takaice na gode. Tabbas ina kunna tsaron batiri, na gode.

To wannan tambaya da kuka yi wane launin jakar ku ta kuɗi take. To wane launin jakana na kuɗi ban gane gaskiya. Sabida baƙa shine colour ɗin da bayi wani attracting ko jawo hankalin mutane. So ni na fi amfani da baƙar jaka kuma ganin cewa shine ya dace shine yafi kamata dani. Shi yasa ma nake amfani da shi. Don haka ne kalan jakar da nake amfani da shi baƙi ne. Wasu zaa ga fari, wasu shuɗi, wasu purple, wasu maroon. Kowa dai da kala yayi ra'ayin sa da kuma yanda yake son abin sa. Amma ni ana ra'ayin da kuma abin da na fi so shine baƙi na fi so kuma da baƙi na fi amfani da shi kuma nake jin daɗin amfani gaskiya. Wannan shine taƙaice na gode.

To wannan tambayar da kuka yi na cewa sau nawa nake kallon madubi? Eh, ina kallon madubi aƙalla sau uku a rana, da safe da kuma yamma sai kuma dare. Mafi yawanci sau uku nake kallo madubi, sabida a lokacin ne za'a gane in ma akwai erro tattare da kai ko wani abu maka, mancin haka to a lokacin ne za a gani. Amma muddin ba ka kallon shi madubin, zaka ga ka samu matsala. Ka kasance cewa ba cikin confidence ko cikin natsuwa ba idan za ka shiga jama'a. Amma duk time ɗin da ka riga da ka shirya, ka je ka gan ka a madubi to za kaga confidence din kama da kake da shi daban ne. To wannan shi ne bayani a takaice. Ina kallon madubi sau uku aƙalla a rana. Na gode, na gode, na gode.